Kana iya ɗaura ƙulli. Shin kai ma abokin ɗaura ƙulli ne? Wane ƙulli, ƙulli da ƙulli kake iya ɗaurewa? Akwai ƙullun sanda, akwai ƙullun ƙafa, akwai ƙullun hannu da sauran su.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da shi? Shin wane kayan aiki ne kuke amfani da shi? A kayan aiki dawanne dawanne ne kuke amfani da shi? Muna amfani da su tables.

Yaushe kake hutawa a gurin aiki, shin a gurin aikinka da ƙarfe nawa ne kake hutawa? Ko ko a'a akwai lokacin da kake zaɓa na hutu a gurin aikin ka, aikin ka kala kala ne.

Kana karatu kafin ka kwana? Kana karatu kafin ka kwanta? Shin kai ma'abocin karatu ne a koda yaushe? Ko ko a'a akwai wani lokacin da yake kasancewa kake tsayuwa kayi karatu?

Wane launi ne idanunku suke? Wane irin launi ne idanunku suke da shi? Wane irin launi ne idonka yake da shi? Kana amfani da wani abu ne? A'a.

Kana yin addu'a a kullum? Shin kai ma abocin yin addu'a ne? Addu'a tana taimakawa a ko da yaushe. Yaushe-yaushen ne kike yin addu'a? Shin kana yin addu'a a ko da yaushe? Shin kai ma abokin yin addu'a.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? Shin kana ma cin abinci a gurin aiki ko kuwa azumi ne kake yi ranar aikinka? Tare da wane ne kake cin abinci a gurin aikin ka? Tare da mutum ne ko kuma.

Menene abin da kake tunawa daga yaro? Shin a yarintanka menene kake tunawa? Menene za ka iya tunawa lokacin da kake yaro? Kai ya kasance ma-mafaɗaci ne lokacin da kake yaro?

Yaushe kake fara aiki kullum? Da wane lokaci ne kake fara aiki a kullum? Kana fara aiki ne ranar Lahadi ko ranar Saturday? Yaushe ne kake fara aiki a rana?

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Shin wane irin sabulu ne ka ke amfani da shi? Kana amfani da sabulu ne mai launin fari ko kuma mai launin ja ko kuma mai launin kore.

Ya ku ke koyon fasaha sabo? Ya ka ke koyon sabon fasaha? Ta wane hanya ne ka ke bi ka koyi sabon fasaha? Ta hanya mai kyau ne ko ko ta hanya mara kyau? Shin ma kana koyon sabon.

Me kake ci a wurin aiki? Me kake ci a gurin aikinka? Me kake ci a gurin aiki? Me kake ci a gurin aikinka? Da wane abu, da wane abu ne kake ci a gurin aiki? Shin ma kana cin abinci a gurin aiki?

Ya kake magana da abokin ciniki? Yaya kake magana da abokan ciniki? Ta yaya ne kake magana da abokan ciniki? Ta wane hanya ne kake bi ka yi magana da abokan ciniki?

Yaushe kake zuwa kasuwa? Da ƙarfe nawa ne kake zuwa kasuwa? Da yaushe, da yaushe ne kake zuwa kasuwa? Shin kana ma zuwa kasuwa? Shin a cikin yanayin aikin ka ne kake zuwa kasuwa? Mene ne yasa kake wannan?

Kana jurewa barkono me yaji. Kai ma abokin cin barkono ne, shin kana cin barkono? Shin kai za ka iya jurewa barkono me yaji idan kana cin shi a cikin abinci?

Yaushe kake cin abinci da daddare? Yaushe kake cin abincin dare? Yaushe kake cin abincin dare? Tare da wane ne ka ke cin abincin dare? Kana cin abuncin dare tare da abokinka ne?

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Shin yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Kana daidaita aiki da rayuwan ka ne ko kuma kana daidaita aiki da rayuwan wasu ne?

Kuna sa uniform a wurin aiki? Shin kuna sa uniform a wurin aiki? Shin kai ɗan sanda ne mai sa uniform? Ko ko kai soja ne mai sa uniform? Dan naga kana sa uniform dai ga shi nan.

Kana cin salati? Shin kai ma'abocin cin salati ne? Wane salad ne ka ke ci? Kana cin salad da ƙuliƙuli ne ko ko da wane abu ne kake cin salatin?

So nawa kake kallon madubi? Shin kai ma abocin kallon madubi ne? So nawa ne kake kallon madubi a rana? So bakwai ko ko so huɗu ko ko so uku. Ranar nan na je ina kallon madubi.

Menene kayan ci ci da ka ke fi so? Wane irin kayayyakin abinci ne ka fi so? Wanda ka ke ci ko ko wanda za a baka ka ci, wanne ne ka fi so a ciki?

Wane irin nama kake so? Wane irin nama ne ka fi so, shin naman kaji ne ka fi so ko kuwa naman akuya kokuwa naman farfesu wanda za'a ma shi da roma-romo?

Yaya kake ajiye kuɗi? Yaya kake ajiye kuɗi? Kana ajiye kudi abanki ne koko na ajiye kudi a gida ne ko kawai kai a juyunka ne kake ajiye kuɗi, duk inda zaka je ka tafi da shi.

Yaya kake son zama? Ta yaya ne kake son ka zauna? Ta yaya ne ma kake zama tukuna? Shin kana zama daidai ne ko kuwa a'a kana zama ta yaya ne tukuna?

Wane irin waya kake amfani da ita? Shin wane irin waya ne kake amfani da ita? Kana amfani da Android ne ko kuma kana amfani da iPhone ne? Ko kuma kana amfani da ƙaramin waya ne mai.

Kuna amfani da ruwan rijiya, shin ku ma'abocin amfani ne da ruwan rijiya? Da wane ruwa ne, da wane ruwa ne kuke amfani da su? Kuna amfani da ruwan rijiya ne ko da ruwan famfo?

Ana biyan kuɗi ta waya. Shin kai ma abocin biyan kuɗi ne ta waya? Ta wane waya ne kake biyan kuɗi? Kai MTN ne kake amfani da shi ko ko Airtel ko ko wani layi daban ne kake amfani da shi?

Wani launin labulen ku-ku suke? Wani launin labulen ku suke? Wanne irin launi ne labunan ku ne suke da shi? Wane irin launin.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Ta yaya ne ka ke tabbatar da ingancin aikin ka? Saboda mene ne za ka duba yanda ingancin aikin ka yake ta kan wane tafarki ne ko hanya.

Ina kake ajiye makullan ku? Ta wane hanya ne kake ajiye makullan ku? Shin kana ajiye ma makullin ku kuwa a gida? Ko kuwa a ina ne kake ajiye makullan ku?

Waɗanne app kake amfani da su sau da yawa? Su wane app ne kake amfani da su sau da yawa? Kaman kana amfani da WhatsApp ne, da wane app kuma da wane app na so ka.

Kana sa turare kullum, shin kai ma'abocin sa turare ne kullum da wani turare da wani turare ne kake sawa a ko da yaushe? Kana sa turare mai ƙamshi ne ko kuwa kana sa.